To fa gaskiya akwai launi da yawa yawa amma wanda nake fi so, gaskiya kan ba lallai wai na sani ba amma dai na dai san ina son masu cikakkiyan amfani. Saboda sun fi, sun fi daɗi ma irin mutane kamar mu duba musam abubuwa masu, ehm, masu tsananta na.

To ina iya share gida a rana dai, inna tashi da safe sai in share gida, a gyara gida, da rana ma inna dawo inna ga kasa yaɗan shigo kasa ko guri yaɗanyi datti haka, sai in sha share amma a rana dai na son iya wuya sau biyu nake shara a rana a gida. Tabbas komaiin iskanci na a gida sau biyu nake share kullum.

Gaskiya nidai, na fi son miyan kuka da tuwon shinkafa. Wane tsaye kuma miyan taushe da tuwon masara. Ko kuwa inna samu miyan ganye. Acida sakwara ko wani ko tuwon ace haka. Duk da amai dai na fi son miyan kuka na tabbas.

To ina iya rubuta rubutu a sati ina rubuta wa kaman so uku haka dai saboda yana da kyau a ce mutum yana kan ijiye irin wannan abubuwa ya ajiye su a takadda saboda am ajiye talafi ba balale na ka ba amma ina rubuta rubutu a sati dai su uku nake rubuta wa.

Gaskiya nikam, bana iya cin abinci mada hannu da cokali na kefison cin abinci, sai dai in abu ya juya kuma sai dai babu cokali kamar na fi ta haka ko balalle sai an amfani da cokali ba a ci abincin shine zan yi amfani da hannu amma dai ni dai bana son cin abinci da hannu gwara gwara in yi amfani da cokali.

Eh, tabbas ina ba da shawara a wajen aiki. Tun ga ba sabon mutanen da suke zuwa koya awuri naba, wato interns kenan nakan gaya musu, um, nakan iya gaya musu abubuwan da za su iya yi, abubuwan da za su iya ƙarayi ko da ilimi da ni na samu a wajen aiki. Eh, in ba su saboda su ma su zama mutane masu kyau a wajen fannin aiki. So ina, ina iya ba da shawarwari ma mutane ma ko colleagues ɗina ma ina iya ba su shawari.

Ni kam lallai ba wai ni mai zaɓen mai bane. Kai wai inde sa mu mai da in shafa shine damuwana. To ina shafa wani mai wanda ake kiranta nova. Wani cream ne haka, da in ka shafa jikinka ba rai bari ba kuma baya sa mutum yayi bleaching, wato baya canza kalan fatar mutum.

Ah, wannan kam ya zama lallai ai in ban bi ka'idojin aiki ba, ai za, ai sai a kore ni a aiki in tafi gida. So wannan kam ya zama dole ace in dai kana aiki, dole ka bi ka'idoji in ba haka ba gaskiya. Dan wanda suka baka aikin bara suji dadin aikin dakai ba kai ma ba za ka ji daɗin aikin ba so yana da kyau ace mutum yana bin ƙa'idojin aiki.

Ba lallai ace wai mutum ya rike lema idan ana ruwa ba, amma idan har ya samu idan abu ya samu. Yana iya rike lema idan ana ruwa. Saboda yana da kyau, yana hana kar mutum ya jike gabaki daya in ana ruwan sama.

Gaskiya, kallon wata dai bawai abun so bane, abun da ya zaka kalla mutun kana yaro har ka zo kai girma. To, abu mai kyau ne amma dai bawai inna ga watan sai in fita waje in je, in je in kama guri wai ina kallo ba. Amma ina dai kallo amma bawai ina son kallon watan bane.

Ah, ina jin tsoron kwari kam. Saboda waken da na ajiye a gida bai ma kai wata ɗaya ba duk kwari duk sun shiga duk sun cicinye shi. Yanzu ba ya da amfani in ba wai za mu yi alale da shi bane. So dole in ji tsoron kwari wannan kai ya zama dole. Saboda kwari illan da sukeyi, ɓarna dasu ke, tun ga ba abincin mutane ba. Hallakiya ne.

Ah sati dai sau ɗaya nike share kura a gida. Amma yanzu da hammatan ya zo, yanzu ya zama abun da zamu nayi kullum kullum jiya nan saboda nandanan kana share abu, kafin ka ankara kura ya sake ya haurawa. So yanzu kam a lokacin hammatan dinnan, mutum zai na share kura kullum da kullum kenan a ko wane lokaci.

Ni kam ina iya wannan ai, saboda yanzu da na zama babba a gida, in za'a aika abu kaga ya zama dole a ce nine mai sa hannu, in sa hannu ma babammu, in sa hannu ma wahamu. Ko ina dai inda aika ne za a yi. In an kai lokacin sa hannu ko a banki ne haka ne dole a neme ni in sa hannu, saboda na zama babba yanzu a gida.

Ina amfani da sabulun da ake kiranta siri. Wani sabulu ne da ake kirkirowa a Kano. Wato sabulun za ka ganshi yana da kala aka mai kanshi, wanda in ka yi wanka da shi, baya lasewa ka, tsohuwa ta ganshin ta. Kana wanka kawai jikinka, duk jikinka kanshi, kanshi ze na yi sabulun soro. Sunan sabulun siri ne kuma yana da kyau sosai.

Ina cije farce kam a wannan kam in ka samu mutum da baya cije farke. A cikin mutane goma bara ka samu ace mutane biyu da ba su cije farcen su ba. Wannan kam tun muna yara ba yau ba ma, so ya zama biyayen mu ne. In dai cin, in dai cije farce ne.

Eh, na fi son takalmi dai wanda ba su da nauyi saboda suna da daɗin suma saboda suna da daɗin tafiya a tafiye. In ka sa su London kam kasani ba kana jin nauyi ba, amma wuri da nisa za ka taka-ka je kafin ka sani ka kai. So ina son takalman da ba su da nauyi, masu kyau ne, masu walƙiya wanda ake iya haɗawa da su janfa ko waye da waye.

Eh ina yin bacci da rana fa. Tunda cike aikin mu yana da wuya sosai kuma in ka dawo saje, jikin ka ka gaji tilis. To baccin ranan nan gaskiya na dawo nayi wanka, in na yi bacci nan to yana taimake ni saboda in tashi da wuri ma gobe in je aiki. Gashi kuma ya rage cututtuka kaman ciwon kai da gajiyan jiki haka.

Eh, muna da fanka a ɗakin mu. Ko wane ɗakin mu muna da fanka ciki. Kuma gashi gidan mu ɗaki biyu ne. Ko wane wuri akwai fanka, akwai a falo, akwai a ɗaki na, akwai a ɗayan ɗakin mu. A ƙarshe ɗakin mu duk muna da fankoki. Kuma tun ga ba na wurin da shi da zafi ba, dole dole a ce irin wuraren nan sai da fanka a fa.

Hmm wannan kam na iya jefa dutse sosai sosai ma. Lokacin mangwaro yanzu, in mangwaro ya yi, ai dole ka je ka iya je ka jefa dutse a, saboda ta fi seti. In kai dai ka iya seti, ka iya jefa dutse. In ka jefa dutse, a sama bushiyan mango ai, ai kema ai ka san bushiyan yana da daɗi da nesa. Yanzu ni dai na iya jefa dutse a nesa sosai sosai ma.